Gaisuwar Hausa ba ta tsaya a mutum ɗaya. Yaya gida, yaya gajiya, yaya aiki. Ku faɗa yadda tsarkar tambayoyin take gudanarwa. Eh kaman dan safiya yanzu sai a ce ina kwana? An tashi lafiya? Ya gida? Ya iyali? Ya jama'a? Ya gajin aikin jiya? Kaga duk wanda haka suke.

Yaya batun ruwa yake a gidanku? Ku faɗa game da samunsa da adana shi. Eh, muna ɗibo ruwa daga borehole a gidan kawunmu. Sannan kuma muna da tukunyan da muke ajiyan ruwa dasu a gidanmu mun kan ɗiba ruwa daga gurin nan bohol ɗin sai mu zuba a cikin tukunyar ajiya.

Kugaya mana game da sana'ar hannu da akeyi a yankin ku. Eh, akwai mutane da yawa suna sana'ar hannunsu, irin sana'ar faci, sana'ar shago ko sayar da sim card da wasu sana'o'i da dama.

Yaya kuke yin ciniki idan za ku sayi wani abu a kasuwa? Eh, mukan yi ciniki ne akan farashi da kuma quality. Abun yana da quality kuma ba quantity, mukan duba kuma ayi alignment.

Wane rawa biredi ko gurasa suke takawa a abincin gidanku? Eh, gaskiya biredi, fast food kenan idan kana jin yunwa sosai biredi za ka same shi da hannu sauƙi yanzu yanzu. Ma kuwa ka samu ƙaci kuma ka don samun sauƙi kafin ka samu wani abinci ka ci.

Kana taunawa goro? Ina tauna goro amma ba duk irin kowane irin goro ba. Namijin goro kaɗai nake ci. In ci shi domin yana yi min ciwon kata, kata sofi.

Ku ba mu labarin abinci da kuka fi so, me yasa yake da mahimmanci a gare ku? Eh, akwai abinci da daman da na fi so, amma akwai wani guda ɗayan da shi ne ya fi mahimmanci a guri na domin idan na samu na ci, sai in ji kaman damuwa na sun ragu.

Ku ba mu labarin wani ɗan canji da kuka yi a rayuwa wanda ya kawo babban sakamako. Eh, akwai canju na da yawa amma wani mafi mahimmancin shine ganewa abu mara kyau sannan mu bar shi gaskiya abun na kawo babban sakamako.

Wacce fasaha ko baiwa ce ta yawaita a unguwarku? Eh, fasaha ta dama-dama da ta yawaita a unguwar mu yanzu shine mata bin maza, maza bin mata, sannan yara matasa suma suna halaye kamar.

Me kuke iya yi yanzun da ba ku iya yi ba shekaru shekara goma da ta wuce? Eh gaskiya, ababe da daman da ba mu sani ba kuma yanzu muna sanin su, ababe kuma ba mu iya ba kuma muna yin su. Kamar yanzu maganan Bitcoin ba mu san su ba ba mu iya ba, amma yanzun gashi muna shawo kan sa.

Ku gaya mana game da ɗinkin hannu akan tufafi. Eh, ɗinkin hannu akan tufafi wato designs kenan inda ake yi akan kamansun tufafi yana sa tufafi taɓita neat kuma it shows the expensive in it.

Yaya kuke kare kanku daga sauro? Eh gaskiya, idan za mu zama da yamma, idan sauro sun fara fitawa, mu kam kuna mosquito coils, sinadaran sauro wanda zai kore su kuma zan je bacci saimu kwanta cikin gidan sauro wato mosquito nets.

Wane farashin da ne idan kuka faɗa matasan yau za su yi mamaki? Eh akwai wani ababe da dama kamar lokacin da kuɗi tana da value, da naira biyar sai kayi sayayya ma har a ba da canji. Ai su 'yan zamanin yanzu basu da labari a kansa.

Ku bayyana abin da kuke amfani da shi kowace rana. Eh gaskiya ababe da dama muna amfani da su a kowane rana na yaushe, na koyaushe da kullum abu kamar ruwa, abinci, kayan sa, takalma da kuma kayan mai.

Me kuke faɗa wa yaron da baya son bacci? Duk yaron da baya son bacci akan rera mai wasu waƙoƙi na kwanciyar hankali a hankali a hankali har bacci yazo ya ɗauke shi da lallasa.

Kana amfani da mataimakin murya wato loudspeaker kenan? A gaskiya, a ina amfani da su idan naje wasu biki inda akwai jama'a sun taru, to naka amfani da shi in pass information. Amma kuma haka nan kawai a ban amfani da ita.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Eh, idan babu wutar lantarki ina da waya na kuma ina da power bank sai dai in sa wa--in yi plugging waya na a power bank sannan in shiga yanar gizo, in fara amfani da waya na in yi entertaining kaina.

Ku bamu labarin sana'o'in mata a unguwarku, daga sayar da abinci zuwa ɗinki. Eh, mata a nan suna sana'o'i da dama, ga ma su sai da abinci wato ko shinkafa ko swallow kuma gama sun yi snacks, gama sun yin ƙosai wato beans cake kuma ga wasu masu yin ɗinki, wasu weavings suke yi, wasu suyi hairdressing and so much more.

Kana sanya tunatarwa don aiyuka? Eh, wato alarm ba. Naka yin setting tunatarwa a wasu aiyukan da ban so in manta da su kuma suna da muhimmanci. Naka yin setting alarm game da su to keep it prompt.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Eh, idan na gan ruwa na zuwa guri nake neman ɗan buyan kai na, wanda na san cewa ruwa bai zai taɓe ni ba. In ɓuya sai bayan ruwan sai in fita in je gurin da zani gurin da na nufa.